Eh ina zuwa kasuwa ranar Asabar ne amma wani lokaci kuma ba na zuwa ranar Asabar saboda a ranar Asabar ana cika kasuwa ko ana zuwa tsayayya. So ni na in zan je kasuwa, in je kasuwa maybe irin Wednesday ko ran Thursday da yamma saboda lokacin in ba a cunkoso a kasuwa. So.